To generally dai idan maganan dangi ake yi akwai eh yan uwa da yawa. So muna da dangi da yawa amma a cikin gida wannan gidan da nake zaune, duk wanda zan ce dangi na bai wuce daga iyalina, be nan cikin mai ɗaki na sannan da yarana. Babu wani dangi da ke tare da ni kuma amma idan gaba ɗaya ne har da wayanda suke wani guri to gaskiya ba za su kirguba saboda ba ƙaramin yawa ake da shi ba. Saidai kowa yana nashi, kowa yana inda yake. Amma dai ana tare ana ɗan haɗuwa lokaci lokaci kamar lokacin bikin kubiye, bikin kuna sai a ɗan haɗu, a taru a ɗan gana. Idan kuma ya kama akwai wani meeting ko wani abu shi ma dai a saidai a taru a yi.

Eh to dama shi tallace-tallace wani fashi shine, um, a samu kasuwa, a samu abokan cinikayya, a samu abokan mu'amala kuma duka tallace-tallace dama saboda a samu kasuwa kuma a ci riba ne. To, ni haka ne to gaskiya daidai gwargwado muna samun, um, muna ci ma munafara tallace-tallace saboda ana don samun kasuwa kuma ana samun riba a ciki. To, daidai gwargwado ana samun abin da ake so sosai yayi daidai wannan zance eh soson gaske. Saidai god iya amma ana samu kuma ana ci gaba da tallace-tallace kuma za a ci gaba da tallace-tallace saboda yana da matuƙar mahimmanci, yana da matuƙar mahimmanci kuma ana ganin amfanin shi saboda yana ƙaro kasuwa, yana ƙaro abokan cinikayya, yana ƙaro abokan mu'amala.

Eh gaskiya, ni na fi son miya mai zafi saboda ko ɗanɗano ma yafi fitowa, ko ɗanɗano ma yafi fitowa. So da abincin ma da za ka ci da sanyi ni bana son shi. Eh gaskiya, ma da safa ne, ba ma na cin abu me, bana cin abu mai sanyi. Gwanda gwanda da rana ko da yamma, eh to wani lokaci zan ce eh zan ci mai sanyi. Amma in dai so samu ne a ce ga su, su biyu za ka samu mai sanyi ko kuma mai zafin, in eh mai zafin kake so to ni gwanda an bani mai zafin ɗan yafin mu. Eh amma in dai ba, ba samu za ka yi ba, duwanda ka samu sai dai ka ci. In da a lokacin ba ka da zafi. Amma in da kake da zafi, ai sai mutum ya, ya je da wanda yake so. Kuma ni dai wanda nake so abu me, na fi son mai zafi. To saboda ma ko abincin bai da zafi idan miyan na da zafi sosai, za su taimaka ma juna ɗan deeta a samu aɗanci kuma a ji daɗi. Dan duk wani ɗaɗin abu idan yana da sanyi ma ka yi ba ganin daɗin shi ma zaka yi wa. To wannan ai ba abu bane da ya dace. So shi yasa ni na fi son wannan mai zafi, miya mai zafi akan mai sanyi.

To abin da aka ce, eh, ya dangantu da harkar fasaha. Abune da kullum yake cikin cigaba. Abune da kullum, ah, sabo yake fitowa. To kaga dole, duk yadda za ka yi, ya zama ka koya, ka san me kake yi. To wannan shine to amma bayan, eh, na faɗi haka bai zama cewa dole shi mutum sai ya san komi ba ko? Yauwa. To idan aka ce haka, ka ga zai zama kaman, eh, kusan daidai ne. Idan mutum ya ce ba komi ya sani ba, iyakan ƙoƙarinsa ya sani. To sabon fasaha ne ya fito ko? Eh. Da sabon fasaha ya fito, eh, zai zama kaman kusan, eh, dole ne ka koya. Indai har kana so ka zama ka cigaba da, eh, mu'amala da mutane. Dan da abin da ya faru ka bari wasu suka sani, kai aka barka a baya. To ka yi ma kanka ke nan. Zan ce kusan kaman ka cuce kanka ke nan ko? Kuma, eh, wannan, eh, kuskuren naka kuskure ne da zai yi dawuwa baya ya zo ya shafe ka. Saboda za'a aniyayi wannan fasahan a gaba. Wani kuma ya iya, kai kuma ka zauna. So duk abin da ya fito ko baka san amfanin shi ba ko baka ganin amfanin shi, ni na yadda kaje ka tabbatar ka iya shi, ka san shi. Saboda wata rana. Saboda zai maka amfani wata rana. Wannan shine.

Ooh! Da can can dai lokutan baya, duk wani waƙan da ya fito, bama za a san yadda aka yi na riga na haddace shi ba. Wani ma zai sha kuni nai waƙan. Amma yanzu kam shekaru sun ɗan yi nisa, abubuwa sun ɗan can can ja. Ni waƙan ma kanshi ba jina ke yi ba balle har in rera. Amma a can baya da an ce mun wani lokaci zai zo da ni bazan dinga jin waƙa ko menene, wani bazan yarda ba. Amma girma da nau'ikan abubuwan da zasu hau kanka ka ga duk su sai su ɗan sauya maka yanayin yadda zaka dinga harka ka dinga mu'amala da wasu abubuwa. To ni abubuwan da suka same ni zan ce ba iya rera waƙa zan yi da sauransu ba. Amma gaskiya a da ni jigo ne. Na iya kan ƙoƙari sosai ma tu ƙa. Amma ba baya yanzu ba dai kam. Lokaci ya zo, girma ya zo, abubuwan nan sun ɗan wuce sosan gaske.

To, ai shi wanka am ba abune da an sa date ko an sa lokaci, sannan ace, "Ah ni fa zan yi wanka yanzu ko kuma zan yi wanka anjima." Wanka ne da za ka yi da safe, ka yi da rana kuma ka yi kamun ka kwanta, daya yake. Sannan duk lokacin da ka shiga cikin wuri mai ɗan zipa ko wani abu ya taɓa jikinka, ai ya kamata don a sake wanka don watsa ruwa kenan koh. So wanka ba abu bane da za a ce akwai dai dai lokacin da aka ce, "Ah ni zan yi wanka yanzu. Ah ba zan yi wanka yanzu ba. Ah unhun." Wannan ba haka bane. Wannan ba shi ya kamata ba. Abin da ya kamata a yi shi ne a tabbatar ana wanka kowane lokaci. Kowane lokaci ya kamata, kowane lokaci wanka ya zo sai a yi wankan kawai a huta koh. Wannan shi ne saboda wanka yana cikin tsafta. Wanka abu ne da yake a sa mutum ya fita daga kamar irin su warin jiki. Duk lokacin da ka yi zufa dai ya kamata ka yi wanka. Waɗannan kuma ba yana nufin saboda ka yi zufa saboda ba ka yi zufa ba, ba za ka yi wanka ba. I, ya kamata dole dole a yi wanka kowane lokaci a yi shi zai so ƙwara. Amma sannan in anyi zufa sai wannan ya zama kamar ƙari.

Shi labule de, um, shine abun da yake ƙayata ɗaki. Yanayin labule shine yanda ɗaki zai yi kyau. To ni dai gaskiya tsakanin da Allah, um, mene ne sunan labule, mene ne ama amfanin shi saboda ya ƙayata ɗaki kuma, um, kowa yana da ra'ayi. Ni ra'ayina shine in samu labule.

To ni dai na farko bana son hayaniya kuma bana son mema hayaniya. Kuma inda hayaniya yake ma ni ban cika, so ace naje kusa da wurin bama balle, har inje wurin. Amma kuma, um, wani lokaci ba kai ba ne kake hayaniyan. Wani ne zai ɗauko nashi, takurawan kawai ya kawo shi. Mumu ideas dinshi da mene ne kawai ya zo ya jarɓa ma, ya dinga kawo maka cikas a cikin inda ka zauna kana kwanta hankalin ka akwance. To wa'annan ba abu bane da suke hurumin ka, ba kai za ka gyarawa saboda ba kai ka ɓata ba kuma ba kai kake iya wurin da za ka gyara. Wani lokaci wani abun ritsaka yake yi kuma diyyan da ka yi sai ya faru. To bayan wannan kuma idan hayaniyen yazo tun da yake ina kakan tambayi cewa yake yi, yana yake jin hayaniya. Hayaniyan da bai dame ka ba, ba da kai ake yi ba kuma ba kai kake da horomin ka sa a bari wa. Sai ka matsa gefe ka cigaba da harkarka. Kakamamma ba ka san ana yi ba. Karka yi shishshigi, karka takura ma mutane kuma wanda bai dame ka ba ka ya dame ka saboda ba ruwan ka a ciki. Kasan hurumin ka a zauna lafiya komi ya yi daidai.

To, shi kasuwa dai kullum ne, ehm, duk da dai ya danganta da bukata. Idan kana bukatan abu a kasuwa sai ka je kasuwa ka siya kayanka, ka yi amfani da shi. Kowa ya ji daɗi, kai ma ka ji daɗi mai siya ya, ji daɗi mai sayarwa, ya ji daɗi masu kasuwa, su ji daɗi masu cinikayya a, a, abubuwan hawa da za ka wuce su yi daɗi. Suma yan dako da ke kasuwa da idan ka siya za su ɗauka su fito maka da shi a waje su ji daɗi. To amma da, a, wannan an gama faɗin shi, ya danganta da garin da kake zama kuma me za ka iya samu a rana. Yayinda kake kasuwa ne da ake cin shi yana da rana, rana kamar a ce yau za a ci kasuwar ƙauyen nan, gobe za a ci na can gata, za a ci na can to. Wannan ka ga wata, ya zama an riga ma an zaɓa maka inda za ka yi. Saboda an riga an ba ka ranakun da in ka je za ka samu abubuwa yanda ka ke so da yanda kake bukata ba kullum za ka samu ba. So, um, in kuma kasuwa ne na, um, waya wanda yake a yanin gizo wanda za ka shiga ka zaɓa abubuwa a kawo maka gida. To wannan shi kuma ka ga bayi da rana. Kowane lokaci kake bukata kawai za ka danna nai ka siya, sai a kawo ma.

To, duk wanda aka samu dai ana shiga amma saboda, um, sarari na fi son taxi. Sai ka ansa wurin dama guda ɗaya kai kaɗai ka zauna babu matsi. Saboda shi, um, bus an cika, eh, cakuda mutane a Deba, eh, fiye da na nombobin ma da ya kamata a cakuda mutane.

Tafa bai wuce a buɗe hannuwa dinga haɗa hannayewa. Eh, ka tabbatar kaɗan haɗa hannaye kuma ba ka yin wannan sai mutum ya yi abin da ya cancanta a tafa miki. Sannan sai a ɗan haɗa mai hannaye a ɗan yi murmushi a rika tafin da shi. Saboda tafin kaɗai baya nuna an gode ma abubuwan da yayi ko kuma anga darajan eh mutuncin abin da yayi sai an ɗan raka shi da ɗan murmushi kaɗan sai komai yayi daidai.